Kana iya kunna wuta? Eh, ina iya kunna wuta sosai saboda kunna wuta ba wani abu bane mai wahala. Matuƙar ko kuma madamar akwai abubuwa ko kuma sharaɗan da aka cika domin kunna wuta. Kunna wuta ya danganta da me za'a kunna wuta. Kila akwai kunna wuta ta hanyar amfani da gas wanda ake dafa abinci. Sannan kuma akwai kunna wuta wadda ake amfani da itace. Sannan akwai kunna wuta wadda ake amfani da karare. Sannan kuma akwai kunna wuta wadda za'a kunna makaya ko yayi. To kunna wuta a duka irin wannan abubuwan ba zai zo da matsala ba madamar an cika sharaɗi. Idan mutum zai kunna wuta a jikin itace sai ya san da me zai kunna shi ya samu makamashi wanda zai kunna icen da shi. So ina ina ina ina kunna wuta. Zan iya kunna wuta. Zan iya kunna wuta. Ina iya kunna wuta ƙwarai da gaske ina iya kunna wuta.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ranaku da lokacin da nake zuwa kasuwa wannan su ne, na farko ranar Litinin. A duk ranar Litinin mu a yankin mu muna zuwa kasuwa. Sunan garin da kasuwar take shi ne Jigamshi. Za mu je kasuwar Jigamshi kuma tana farawa ne tun daga safiya har zuwa dare. Su ya danganta da lokacin da kake so kaje kuma me kake so kaje ka saya a kasuwar. Idan kai ɗan kana sayayyar hatsi ne, su za ka iya tafiya tun da safe. Idan kai wanda kake kasuwancin waya ne, seka je bayan sallar La'asar. Ko wanda kasuwanci kake akwai lokacin da ya kamata a ce ka shirya kaje wannan kasuwa. Sannan ta biyu, akwai kasuwar ranar Laraba wadda ita kuma garin da take shi ne Musawa kusa da mu. To ita ma kasuwar Musa kamar dai kasuwar a Jigamshi. Sannan kuma akwai kasuwar ranar Alhamis wadda ita kuma kasuwa ce ta garinmu wadda ake ci a cikin garinmu. To shi ne wannan. Su ma dai kamar sauran kasuwanni. Sannan kuma akwai kasuwa wadda take a Dayi wadda za a ci a ranar Juma'a. Toh, ah, ita ma kamar dai sauran kasuwannin. Sannan in Asabar ta zagayu, nan ma za a ƙara komawa Musawa. Musawa tana ci sau biyu a sati. To duk lokacin da ya kama in tafi kasuwa zan je kasuwa. Amma dai ni kasuwa ta wadda nake yi, ina zuwa kasuwa ta, ina zuwa kasuwa ta ƙarfe goma. Ina zuwa kasuwa ta ƙarfe goma na safe. Ina zuwa kasuwa ta ƙarfe goma na safe in dawo bayan sallar La'asar.

Nawa ne yawan danginku a gida? Yawan danginmu a gida gaskiya akwai yawa sosai saboda muna da ƴan uwa sosai. Saboda a family, a cikin danginmu akwai iyaye, akwai ƴaƴa sannan kuma akwai iyaye mata. So akwai dangogi ko dangi da yawa a gida. Misali za a iya samun dangi sama da talatin a cikin gida ɗaya saboda mu Hausawa ne kuma a arewacin Najeriya muke rayuwa. So a arewacin Najeriya za ka iya samun gida da mutum ashirin ko talatin duk dangi ɗaya ne. Wannan matar wancan ce, wancan matar wannan ne, to haka abubuwan da suke a nan bangaren mu na Hausawa. To amma mu a gidanmu muna da dangi a gida mutum talatin. Wannan shi ne yawan danginmu a gidanmu. Muna da dangi mutum talatin a gidanmu. Muna da dangi mutum talatin a gidanmu.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Wannan kwana mu a wajen mu yana nufin kwanciya ko kuma kwanciya bacci. Yin bacci shine kwana. To abin da nake yi kafin in kwana da yamma shine ina samu in ƙoƙari in ga gama ayyukana wanda zan yi. Sannan du wani aiki da ya shigo gabana in ƙoƙari inga na kammala shi da yamma. To wannan abubuwan sune abubuwan da nake yi da yamma kafin in kwana.